Eh, ina kiyaye kalmar sirri na ah tare da rubuta ta a cikin littafi na, na ajiye muhimman abubuwa. Kalmar sirri, kalma ce wadda ke ba mutum damar buɗewa ko ruhewa na abinda ya shafi manhajoji kaman manhajar banki ko kuma manhajar social media kamar irin su Facebook, Instagram ko kuma Twitter. To waɗannan manhajojin suna da buƙatar kalmar sirri mai muhimmanci wadda mutum, ahh, kai kaɗai ka san ta ba tare da wani ba. Kuma ta wani fanni idan aka ce kalmar sirri, kamar magana ce wadda za ka yi da wani tsakaninku ku biyu, ahh, wadda kada ka fitar da ita. To, inda ta kasance haka ta kasance kalmar sirri. Magana wadda ba'a son ta fita, ba'a son wani ya ji ta, ba'a son mutum na uku ya ji maganan nan bayan ku biyu da kuka yi ta. Ba'a son wani ya ƙara jin wannan maganar to ita ake kira kalmar sirri ta wata mahangar.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai. Na iya abubuwa da dama na abin da ya shafi kwamfuta. Na iya shiga yanar gizo da kwamfuta. Na iya haɗa kwamfutata da hotspot, ma'ana wata majiya wadda za ta ba mutun daman samun, eh, haɗa kwamfuta da network ma'ana hotspot wanda zaka kunna hotspot daga wayarka ko kuma hotspot broadband wanda service providers kamar irin su MTN, irin su Airtel da suke sayarwa domin sauƙaƙa ma al'umma daman samun shiga yanar gizo cikin sauƙi. Eh, duk waɗannan abubuwan na iya su. Na iya aiki da Microsoft Office na abin da ya shafi harkar rubutu da zanawa da kuma, da kuma presentation na abin da ya shafi, aah, Microsoft PowerPoint. So duk waɗannan fan-- duk waɗannan fannoni na Microsoft iya gwargwado na iya su.

A gaskiya bazan iya fada ko sau nawa nake amfani da internet a rana ba. Dan saboda a koyaushe data din wayata a koyaushe kunne take. Tufo sabun zan iya cewa a cikin awa ashirin da hudu da muke da kusan awa ashirin a koyaushe eh ina kan internet. Dan saboda bana son wasu muhimman bayanai ko wasu muhimman labarai su wuce ni, shiyasa nake barin data wayata kunne. Dan sabadda a yanzu wanga yanayi da muke ciki na ci gaba, so wani abu zai iya tahowa ya wuce ba tare da ka samu labarinsa ba. Amma idan data ka na kunne, abin nan ana sake wannan labarin, kai tsaye zaka iya samun damar karantawa ko kuma damar shiga da wuri domin cin gajiyyet waɗannan abubuwan.

Eh, wani lokaci ina son abinci mai yaji, wani lokaci kuma bana so. Mafi yawan lokuta ma irin lokacin ɗari, ko ince lokacin sanyi, eh nakan, nakan so in ci abinci mai yaji wanda zai sa jikina ya kasance da ɗumi, zai sa ba zan ji irin sanyin da ake yi sosai ba. Waɗannan dalilan su ke sa nakan ci yaji eh lokaci lokaci.